Wanne irin kiɗa kuke son ji? Eh, a gaskiya ni ba, ba wai ina sha'awar jin kiɗa ba ne saboda kiɗa ba wani abun da ni nake so ba ne saboda yanayin yadda abun yake. Kuma ni tun taso wana ba abun da nake so ba ne saboda ni gaskiya, ah, jin kiɗa ba abun da yake bani sha'awa ba ne. Kuma a addinance kiɗa ba shi da kyau. Shi ya sa ni bana ma kusa da kiɗa saboda bayan da mutum zai, danga mutum ya fara jin kiɗa, to lallai inda mutum wanda yake dare ne, to wannan lokaci jikin mutum yana ɗan motsawa. Wanda sai ma mutum ma ya jima kamar ya fara bin wannan kiɗan ko kuma ya fara yin rawa yana bin wannan kiɗan. To shi ya sa gaskiya ni, ah, bana cika son wannan harkar kiɗe-kiɗen. Kuma idan aka gan wasu za a gan cewa su suna son wannan kiɗan sosai, wanda za su suma daga jin kiɗan nan ma za a gan jikinsa ya fara motsi ko kuma sun fara motsi suna bin wannan kiɗan saboda, ah, bin zai cewa irin kila ace ko saboda sun saba da yanayin kiɗe-kiɗen. Wasu kuma idan ba sa jin wannan kiɗan ba sa ma jin daɗi gaba ɗaya. Akwai wasu wanda saboda wannan kiɗe-kiɗen in ba wai suna jin kiɗan ba ne, to su ba sa ma iya yin aiki. Wasu ma za su ce wai idan za su yi karatu ko irin suna karatun jami'a ko irin suna karanta wani littafi ko littattafai haka, to su za su iya cewa in dai ba wai suna jin kiɗa ba ne, su ba sa jin daɗin wannan abun da suke yi. To duka a harkar kiɗa gaskiya ya danganci mutane kala-kala. Akwai mutanen da ya zam to ce wa su gaskiya abun ya ragaya bai masu jiki. Akwai wanda zaamanto ce wa su bai bi masu jiki ba in sun ji ne za su ji shi haka. Wasu ma zai ma masu wuya kaga cei wa suna jin wannan kiɗan ba sa yin rawa. To a gaskiyar al'amari ni dai gaskiya kiɗa ba abun so na ba ne. Kuma ni ban saba da shi ba kuma ko da yanayin yadda yake ba wai ina wani sauraren shi ba ne ko makamancin haka. Shi ya sa duka ko, ko wane abu ko da kamar irin wannan maganan kiɗa da ake yi, to gaskiya ni bana wani jin wani abu. In ba dai wani lokaci idan kiɗan yayi zafi, irin kiɗan yayi yayi, to wannan lokaci ni kai na zuciya na, abun yana, yana, wani lokaci yana sa yan ganka ma bai yana so ya ɗan rinjaye ni kiɗan haka. Ko ni ma to shi ya sa bana cika son, ah, ina kusa da kiɗa haka saboda irin wannan matsalolin nan. To gaskiya ni abun ba wani sha'awa ne yake bani gaskiya saboda wannan kiɗa. To shi ya sa gaskiya a harkar, a harkar kiɗa gaskiya ni bana tada da zana wannan bangaren harkar kiɗan nan gaskiya saboda, ah, wasu sun ce wai kiɗa, kiɗa harkar sheɗan ne. To kuma ni bana so gaskiya in samu irin wannan matsalolin. Shi ya sa nake, nake guje, ina gujen, ah, wannan, wannan harkokin gaskiya. To bana ma son ma ina kusantar inda za a ce ko irin ana yin kiɗa ko wannan abu ne ko irin mutum a makamanta haka. To gaskiya ni bana ma shiri ko bana so ma yin shirya, bana so ma in saba saboda idan mutum ya saba gaskiya barinshi yana da wahala. Barin shi yin shi, shi ne abun da yafi alkhairi. To gara mutum ya guji duka abun da zai jawo wani matsala ko yau ko gobe ko kuma, ah, ko kuma, ah, na bangaren rayuwan shi. To mutum yana ƙarya guje irin wannan abubuwa.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula saboda hula yana ɗaga yana daya daga cikin abun da nake so. Saboda yana sa ya zamanto cewa mutum ya fito a cikin kamala. Kuma haka zalika ai idan mutum yana so ya fito a fitowan mutunci. To ya kamata ya zamanto cewa yana sa hula musamman. Idan ya zamanto cewa mutum yana sa babban kaya, to yana da kyau mutum yana sa hula saboda yana ƙara wa mutum daraja. Kuma akwai masu sa ƙananan kaya wanda ya zamanto cewa su ma suna sa kaya. Kuma ya danganci irin kayan da mutum ya sa sai ya danganci irin hulan da mutum zai sa aa. Amma kamar irin masu sa ƙananan kaya, irin hulunan nan da suke sawa yana kasancewa wanda ake kiranshi p-cap da turanci. Kuma a idan ya zamanto cewa irin mutanen da suka ɗan manyanta su ne za su sa wannan hulan yana zamanto cewa suna ɗan sa hula ah irin kaman na yaran islamiyya wanda ya zamanto cewa duk da ƙananan kayan da suka sa amma suna sa wannan hulan saboda sun ringa sun ɗan manyanta. Saboda yana sa su ya zamanto cewa suna fitowa a cikin kamala, suna fitowa a cikin mutunci saboda mene? Saboda sun ɗan girma. Amma ga manyan ma kuma wanda ya zamanto cewa ba sa sa ƙananan kaya to wannan eh yawanci masu sa eh manyan kaya ko da ni ma idan na sa manyan kaya, duk da ni ban sa ba da saf p-cap ba. Idan na sa manyan kaya to gaskiya na cika son ina sa hula irin su ƙube musamman irin ƙube. Saboda wannan uben nan ana sayan shi kala kala ne wanda ya zamanto cewa yana tafiya da yanayin kalar riga ko kuma da yanayin ah yanda aka yi zane a jikin rigan nan. To yana da muhimmanci matuƙa mutum in yana sa wannan hulan. Kuma ni ma ina sa wannan hulan saboda ina da su kala kala kuma ina sa su wa'anda ya zamanto cewa suna tafiya kala ɗaya da rigan da nake sawa. To kuma kaman irin in aka ce banda irin wannan ƙuben nan akwai wanda nake sawa wanda ya zamanto cewa irin na yaran makaranta. Wanda idan na sa shi ma zai sa mutum ya fito a cikin kamala. Duk da shi ma yana, ana sayar da shi ne ko kuma ana yin shi a kaloli daban daban. To a wannan kaloli daban daban in nan mutum zai zaɓa wanda ya je daidai da kayan da zai sa saboda mutum zai fi fitowa a cikin kamala. Kuma banda wannan akwai eh gayu wanda ya zamanto cewa su suna sa akwai irin na su wanda ya zamanto cewa duk irin ƙananan kayan da za su sa to idan suka sa wannan su ma yana tafiya musu yanda, yanda ya kamata. Kuma banda wannan ah kaman yanda na ɗauko nayi bayani a kan hulan 'yan yaran islamiyya kuma akwai hulan irin su ƙube kuma irin wannan ƙuben su yawanci na Hausawa ne. Kuma irin na Yarbawa shi ma ina sawa. Duk da shi ma ana yin shi kala kala wanda ya zamanto cewa ana iya yin wanda ya zamanto cewa zai je daidai da kayan da mutum ya sa. Saboda yanayin kalan da mutum yake amfani da shi ko kuma kalan kayan da mutum ya sa. Kuma shi ma yawanci yanzun mutane da yawa suna sawa. Duk da Yarbawa ne suka fi sa wannan hulan amma yanzun hadda Hausawa da wasu yare su ma suna sa irin wannan hulan nan. Duk da ni ma ina sa irin wannan hulan amma ban cika sa irin hulan Yarbawa ba. Wanda na fi ye sawa shi ne irin su ƙube banda ƙube kuma irin na yaran islamiyya, irin ƙanana ƙananan huluka, huluna da nake sawa ke nan. To irin wannan hulunan suna da amfani sosai saboda yanayin yanda mutum zai fito, mutum zai fito fes fes, mutum zai fito da kyau kuma yana ƙara darajan, yana ƙara darajan mutum. Duk wanda ya gan mutum to zai daraja shi saboda irin wannan shigan da mutum ya yi hadda na sa hula.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Ina kallon wayana a lokaci da dama. Tun daga safiya saboda ina abubuwa da yawa a cikin wayoyi na, da safe haka idan na tashi daga bacci akwai abubuwan da nake dubawa. Musamman idan aka ce, cikin yanar gizo ina duba abubuwa da yawa a cikin yanar gizo ta hanyar wayana. To, kamar, kamar Gmail dina akwai, abu, sako, saƙon da nake turawa a lokacin da idan, ina neman gurbin aiki wanda zan tura musu ta saƙo ta hanyar da ake tura saƙo ko ta message ko kuma ta Gmail. To, irin wannan idan mutum ya tura saƙo a ko da yaushe ko kuma a kowane lokaci yana da kyau mutum ya dinga dubawa ko da misali ko ana buƙatar shi a wajen aikin da yake nema ko kuma, akwai wani matsala ko kuma dai wani abu dai makamancin haka ta wannan ɓangaren ki nan. Haka zalika akwai, abun da nake dubawa kamar wanda zamu ce zamu kira shi, Facebook shi ma wani yanar gizo ne wanda, jama'a da yawa suke amfani da shi wajen isar da saƙo daban daban. Wani lokuta, suna sa wasu bayanai wanda ya zamanto cewa suna da mahimmanci. Wanda akwai wasu bayanan da ya zamanto cewa wani lokaci ana buƙatar su gaggawa ne. Amma a lokacin da idan mutum bai shiga ba ya duba to zai iya yiwuwa a lokacin da mutum zai gan shi, ƙilla lokacin ma lokacin abin ya riga ya ƙure. To, shi ne dalilin da ya sa nake kallon wayana a lokuta da dama. To, in a maganan kallon wayana da safe to gaskiya har zuwa dare wani lokaci ina kallon wayana yana finsu ashirin. Saboda irin harkokin da nake yi a kan shi kamar waɗanda na lissafo yanzu. Wani lokaci ban da Facebook ina shiga WhatsApp shi ma wani hanya ne wanda ya zamanto cewa ana isar da saƙo, da dama. Musamman shi ya fi danganta da waɗanda mutum yake da, lambobin wayan su. To, yawanci su ne mutanen da mutum ya sanni ko mutanen da mutum ya taɓa magana da su. To, su ne mutum zai samu dama yin magana da su yawanci a wannan ɓangaren. Ah, amma kuma duk da haka kamar yanzu mutane, an riga an canza salon abin ya kuma ya zamantoci cewa shi ma ya zama kamar Facebook. Saboda akwai, ƙirƙiran da ake yi wanda ya zamanto cewa za a samu mutane a cikin wannan, ƙungiyoyin na wannan, wanda aka ƙirƙira a ta wannan ɓangaren wanda ya zamanto cewa shi ma mutum zai iya harka da mutanen da ya sani da mutanen da ma bai sani ba. Sai kuma wanda zan ce shi ne Telegram. Shi ne wanda ya zamanto cewa ya fi ƙunsan mutane fiye da dukansu. To, dukka wannan akwai ɓangarorin da nake buƙatan in samu ilimi ko kuma in samu wayar da kai. To, ko da wani lokaci ina kallon, ina kallon wayana saboda in duba wa'annan saƙonnin saboda in gamsu da abubuwan da nake nema ko da ya zamanto cewa na nishaɗi ne. To, duka yana sa in kalla wayana.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Ina yin abubuwa da yawa a lokacin da idan na kamu da mura. Kuma ya danganci yanayin yanda muran yake ko kuma ince yanayin yanda ya kama ni. Idan ya zamantuce wa ya ɗan kama ni, to yanayin yanda zan kula da shi, aa yadda zan kula da shi ya bambanta da lokacin da ya zamantoce wa idan muran yayi, idan muran yayi tsanani. To musamman idan ya zamantuce wa wannan muran ba shi da wani tsanani sosai. Wani lokaci haka ne kawai nake barin shi. Idan na irin kwana biyu, kwana uku to sai ingancewa wannan muran nan ma ya tafi. Amma idan ya zamantuce wa mura ne wanda ya zamantuce wa yana da, yana da tsanani sosai. Akwai abubuwa kamar haka da nake amfani da su. Wani lokaci ina dafa ginger da in, idan na dafa ginger to wani lokaci ina shan wannan ginger nan. Ko kuma ya zamantuce wa duk da idan na sha wannan ginger to zai zamantuce wa ina sa abun da ake rufe anci saboda in rage shaƙan ƙura. Saboda shi ma yana taimakawa a lokacin da idan mutum yana da mura. Musamman idan ya zamantoce wa wannan muran yana da tsanani. To haka zalika akwai aa maganin mura wanda ake amfani da shi daban daban. Wani lokaci ana amfani da, ina amfani da aa ina amfani da na ƙwaya wanda zamantoce wa idan mutum ya sha ko da ya zamantoce wa ba zai cire wannan muran gaba ɗaya ba amma yana ɗan rage wannan, ɗan rage ɗan zazzaɓin wannan muran nan. Kuma irin wannan maganin yana idan mutum ya sha shi da yawa yana sa mutum maye. Musamman irin wanda ya zamantoce wa yana cikin kwalba naruwa. To, kinga irin wannan duka kowa da irin abun da yake amfani da shi. Amma gaskiya ni tin da ba wa ina son shan su magungunan, magungunan turawa bane na ƙwaya. Ni ba wai baya mun aiki ba amma bana cika son wannan magungunan ƙwayan nan saboda yanayin yanda yake yi mun a jiki. Kafin ya zamantoce wa wannan magungunan sun mun aiki to sai sun ɗan fara, sai na fara jin alamun su a jikina kafin ya zamantoce wa yana za su mun aiki. Amma ni na fi gamsuwa da musamman idan aka ce irin maganin gargajiya ne ko kuma wanda mutum zai haɗa da kan shi ne. To ni na fi gamsuwa da duka irin waɗannan, waɗannan magungunan nan. Na ɓangaren kula da mura da kowane, da kowane kalan cuta na gwammace in samu irin, irin waɗannan magungunan nan. Saboda shi mura wani lokaci ba wai mura ne kawai ba amma yana haɗe da wani cuta ne wanda zamantoce wa mura ne ya taimake shi wajen fitar da shi. Wanda zai sa zamantoce wa sai mutum irin kamar mura ne kawai. Alhalin akwai, akwai matsaloli da ya zamantoce wa suna ta, suna, suna daban amma saboda sun samu lokacin da mura yake so ya kama mutum to sai zamantoce wa za su taimake juna wajen fitowa wanda zamantoce wa idan mutum bai kula da shi ba to zai iya ja ma mutum matsala sosai.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu, a yanayin shi yana da yanayi daban-daban musamman saboda yawan jama'an da suke aiki a wajen, kuma da yanayin aikin da wa'annan mutanen suke yi, kuma da yanayin inda mutane daban-daban suka ƙware saboda yanayin yadda aikin yake. Akwai wasu mutane wanda ya zamanto cewa saboda wannan ƙurewansu to kowanne-- kowa ba zai taɓa iya yin aikin ko mai gaba ɗaya abin da yake yi ba. Saboda, a kowa da ɓangaren da shi ya ƙware idan kai kayi na ɓangaren naka to shine za ka ga mutum yana kai ma wani shi ma yana ɓangaren nashi daga nan to ya danganci yanayin aikin. Idan aiki ya zamanto cewa aiki ne wanda yake da yawa sosai to ana neman jama'a da za su taru a yi wannan aikin saboda aiki ya samu sauri kuma saboda a samu yadda ake so. To irin wannan wajen aiki, wajen aikina ko kuma in ce wajen aikinmu waje ne da ya zamanto cewa yana da faɗi kuma yana ƙunsar da jama'a da yawa saboda aikin buga littafi ne. Na farko wannan buga littafin kafin ya zamanto cewa a buga shi sai ya zamanto cewa duk abubuwan da mutum yake so ya fito a cikin littafin nan sai mutum ya zamanto cewa ya rubuta shi a cikin kwamfuta. Idan mutum ya rubuta shi duka yanda yake so tukuna akwai abin da ake kira wani, wani kaman, kamar ɗan takarda ne wanda ya zamanto cewa zai ƙunsar da wannan rubutun da mutum ya yi. Duk da shi ma yanzu abubuwa san riga sun canza. Akwai masu amfani da wannan kuma akwai waɗanda kuma zamantocewa suna haska wannan rubutun nan wanda kake so ya fito ko kuma dukka abubuwan da mutum yake so ya fito a cikin wannan littafi. To mutum, mutum yana amfani da shi wanda ya zamanto cewa zai, zai mayar da wannan rubutun a cikin wani kwano. Idan mutum ya mayar da wannan rubutun a cikin wannan kwano tukuna sai a kai shi wannan injin da zai, za a maƙala shi. Idan aka maƙala shi tukuna za'a je a siyo takarda wanda zai dai-dai ko kuma irin wanda ake so wanda zai dai-dai da abin da ake so wannan rubutun nan ya hau kai. To wannan takardar shi ne za'a yi amfani da shi. To kafin a yi amfani da shi idan aka kawo wannan takarda sai an kai shi wajen injin da ya zamanto cewa zai yanka shi zuwa dai-dai abin da mutum yake so. Kuma idan ya zamanto cewa dai-dai faɗin abin da mutum yake so ne mutum ya so to mutum zai iya kai wa injin a haka sai a buga. Idan aka buga to shi ma ba za'a iya amfani da shi ba haka saboda shi ma idan za'a yi amfani irin wannan ayyukan to sai an kai ma waɗanda ya zamanto cewa za su yayyanka shi yanda zai zamanto cewa zai zama me ƙayartarwa wanda duk wanda ya gani zai ji sha'awan irin tuwa aikin yayi, yayi kyau sosai. To duka irin wannan dukka ana yin shi a wannan bangaren wajen aiki, aikin to idan aka gama wannan, tukunna za'a zo a fara lanƙwasa shi, in wanda za'a lanƙwasa ne. Idan ba wanda za lanƙwasa ba to dole ne zamantocewa da mutane idan, an ƙirƙire shi da yawa idan an gan jama'a waɗanda ya zamanto cewa suna zauna a bakin ƙofa ko kuma a bakin gida da basu wani aiki to, ana buƙatar irin waɗannan mutanen ya zamanto cewa su zo su taimaka wa.

Me ka ke yi da farko lokacin da ka isa ofis? Eh, da farko dai a lokacin da idan na isa ofis, na farko abin da nake yi shine ina yin addu'a. Idan na yi addu'a tukunna zan buɗe wannan ofis ɗin. A lokacin da idan na buɗe wannan ofis, idan na shiga to, eh, saboda yana yin irin aiki na, eh, kayan da na sawo daga gida zan tuɓe shi. Idan na tuɓe wannan kaya saboda akwai kayan da nake amfani da shi a ofis. To idan na tuɓe wannan kaya, zan fito da wannan kayan da nake amfani da shi a ofis sai in sa wannan kayan saboda wanda na sa daga gida kada yayi datti. Saboda irin aikin da nake yi, aiki ne da ya zamanto cewa aikin baƙi baƙi. Wanda ya zamanto cewa wannan bakin zai iya lalata mani sutura na. To saboda haka idan na cire wannan zan sagale sai in sa wanda asalin wanda nake so in yi aiki da su. Daga nan har takalman da nake sawa daga gida, idan na kai wannan ofis ɗin, shi ma cire shi nake yi sai in sa wanda ya zamanto cewa ina amfani da shi a ofis. To irin wannan, daga nan duka ayyukan da ya kamata ko kuma wanda na bari washe gari ko kuma wanda ya zamantace wa ina so in yi. To a lokacin ne zan fara fito da su ɗaya bayan ɗaya kafin ya zamanto cewa in duba sai in gan wanene ya dace ko kuma wanene ake so da hanzari wanda zan iya yi saboda ni ma in samu in biya, ah, buƙatun waɗanda suke da waɗannan abubuwan ko kuma wanda suke da wa'annan injinan da za'a musu gyara. To amma, eh, yanayin yanda aikin yake ko kuma yanayin yanda aikin zai sauri shine wanda nake dubawa saboda ba aikin mutum ɗaya ba ne, aikin jama'a ne mai yawa. To saboda haka to kowannene yana so a yi mai aikin shi kuma kowannene za a ɗan taɓa dai-dai gwargwado. Wani lokuta idan ya zamanto cewa mutum bai kawo, eh, wannan kuɗin nashi ba, to wani lokaci ba zai iya, ba zai iya ba kuɗu da abin da yake faruwa. To irin haka to, eh, yanayin aikin idan na fara wannan, idan na fara yin wannan aikin to ya danganci duk wanda in ya kawo kuɗin aiki to shi ne aikin shi ya zamanto cewa zai sha gaba. Idan na gama wannan zan kira mai aikin, mai aikin zai duba ya tabbatar da cewa na biya masa buƙatansa to sai ni ma ya biya ni haƙƙina na wannan aikin da nayi masa. To idan ya biya ni tukunna to sai in shiga wani aiki kuma shi ma haka zan yi, shi ma in ya gama, idan na gama in kira ya zo ya duba. Idan ya duba ya zamanto cewa ya gamsu da aikin da na masa to shi ma zai biya ni saboda ba aikin kyauta ba ne. Dukkanmu muna yi ne don mu taimaki juna saboda ya zamanto cewa mu samu cigaba da wuri. To shi ne a taƙaice abubuwan da nake yi a ofis.

Mene ne yake, mene ne yake sa ka yi dariya? To akwai abubuwa da yawa da suke sa ni in yi dariya. Musamman idan ya zamanto cewa ina tare da masoya ta wanda ya zamanto cewa tana bani nishaɗi ko kuma wanda zamanto cewa tana bani wasu labarai wanda ya zamanto cewa wannan labaran nan yana ƙunsa da abun dariya da yawa a ciki. Ko kuma wacce akwai wasu fina-finai wanda zamanto cewa suna sa abin dariya a ciki sosai wanda zamanto cewa idan mutum yana kallo zai dinga bashi nishaɗi. Kuma musamman na san cewa wannan fina-finan nan dukada ba duka bane waɗanda suke da kyau amma an fi son ya zamanto cewa wannan fina-finan nan fina-finai ne wanda za su dinga ba da dariya. Musamman idan aka ce irin su, fina-finan tam and jerry wanda ya zamanto cewa su da yawanci abin da suke so abin da suke yi abu ne wanda ya zanmanto cewa yana sa mutane yi dariya. Kuma banda wannan kamar yanzu akwai irin, eh ɗan wasan da ake yi yanzu wanda ya zamanto cewa suna faɗan mutum bai san abin da yake yi ba. To a cikin abubuwan da suke sa mutun yayi dariya, akwai wasu zaka gan wasu labari wanda ya zamanto cewa duka dalilin da ya sa aka ƙirƙire wannan labaran to dalili ne wanda ya zamanto cewa ana so ya zama-- ya nishaɗan ta, ya nishaɗantar da mutane. Wanda koda ace mutun yana wani tunani ne, amma da zaran idan ya ji irin wannan labaran ko kuma abubuwan bada dariya wanda aka yi, wanda aka ƙirƙira to a gaskiyan lamari idan mutum ya kalla wannan wurin. Saboda wani in yaga wayannan abubuwan nan kawai ya riga ya zama, kawai ya riga ya zama abin dariya ne. To duka wannan abun yana sa mutum yana jin daɗi. Saboda akwai wasu wanda ya zamato cewa a lokacin da idan ransu ya baci ko kuma a lokacin da basu jin dadin abunda yake fariwa to suna da irin wannan abubuwa a cikin wayansu wanda da zaran kawai idan suka fito da wannan wayan nan to za su kunna su ji wannan abun. Saboda, saboda ya sa su dariya wanda idan ya sa su dariya to waɗannan mutanen za su kamu da abin da ake kira farin ciki. Idan suka kamu da wannan farin cikin nan to abu ne wanda ya zamanto cewa zai yi masu wannan daɗi sosai. Saboda wannan farin cikin da ya sa masu shine asalin dalilin da ya sa mutum suke yin dariya. Kuma wa wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da zai sa mutane su dinga yin, mutum-- mutane su dinga yin dariya. Saboda duka abubuwan da suka ƙunsa abubuwa ne wanda ya zamanto cewa zai sa mutane dariya kuma su nishaɗantarty da kuma su ji daɗi.